Kana karatu kafin kwana? Eh nakan karatu kafin kwana. Karatu kafin kwana yakan taimake ni a wurare da yawa. Wani lokaci yakan sani in bacci da sauri kuma na kan yin karanta littafi domin yin addu'a kafin in bacci.

Ka na fi son tufafi auduga ko siliki? Ina son duka tufafi, ko auduga ko na siliki. Dai kowane tufafi wanda ke kyau, wanda na ji sha'awa, kuma na gan zai ishe ni daidai to na kan siya. Ba tare da wani wanda ni ke so fiye da wani ba. Ina sonsu duka, kuma na kan siya dukansu.

Wani iri mai ka ke amfani da shi? Nikan amfani da main vaseline ko kuwa main olive. Dalilin na ke so wadda nan shine bana so mai wanda ke da chemical da yawa a ciki wanda yakan ɓata ma ni jiki. Dalilin ke nan nake son vaseline ko olive.

Wane launin jakar ku takudi? Launin jaka na takudi shine ina da kalan kasa, mato aturanci akan ce brown. Kuma ƙaramin jakane bana ɗauka babban jaka launin kudi.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yanda nike kiyaye kalmar sirri shine bana yarda wani ya giya mun sirrin wani. Don haka kamin kalmar sirri yazo na riga na kiyaye domin kar in samu wani matsala a zo a ce wai wannan ne ya ce wannan ne ya ce bana son wadannan magana. Don haka nakan kiyaye sirri kamin kalman sirri ma ta zo gareni.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh, ni mai bin ka'idoji ne. A gani na, kowanne mutum ya kamata ya bi ƙa'idojin aiki. Idan yana so ya samu cin gaba kuma yana son aiki ya je dai dai. Don haka ni ba mai kiyaye kalman ƙa'idojin aiki ba ne. Nakan bi ƙa'idojin aiki har zuwa ƙarshe.

Kana iya duba lambar QR? Eh, na iya amfani da lambar QR amma ba na iya gani lambar da ke QR, sanda na kan yi amfani da shi. Na kan yi amfani da shi da wayarna. Wani lokaci idan na son in yi, a siya abu, a, a yanar gizo na kan yi amfani da QR domin wannan.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa amma bana ci haka. Nakan ci tafarnuwa idan an yi amfani da shi a ta wurin dafuwa abinci ko kuwa an sa a cikin miya to nakan ci tafarnuwa. Amma doka tafarnuwa haka nake ci babu bana iya.

Wani wasa kake son yi? Akwai wasa da yawa wanda nake son yi. Wasa guda uku wanda nake son yi na ɗaya shi ne ina son wasan kallo kuma nake yi wasan kallo kuma amma idan ina cikin ɗaki nakan buga ludo da kuma wasan table tenis. To wasan da nake son yi kenan.

Kana da sa hannu a saƙonni? Eh, nakan sa hannu a saƙonni idan ina rubuta da hannuna wanda zan tura ma mutum saƙo to nakan sa hannu. Amma idan ina tura ne ta yanar gizo ta wurin SMS ko kuwa ta email to bana sa hannu.

Kana sanya bel kullum? Eh, nakan sanya bel. Amma wani lokaci nakan manta. Amma ba wai na bana so in sa sanya bel ba ne, na manta ne. Amma idan ba manta ba nakan sanya bel kullum. Ko wanda maza ya fadi mana ko ba zai fadi ba to nakan sanya bel.

Kana son kallon faduwar rana? Babu, bana son kallon faduwar rana. Lokacin da nake yaro, nakan kallon faduwar rana amma yanzu babu, bana kallon faduwar rana.

Wane launi tawada ka ke amfani da shi? Gaskiya akwai launi da yawa wanda ni ke so. Ina son fari amma a ganina wanda na fi so shi ne a ruwan ganye da kuma navy blue. To kallan da ni ke so kenan sosai kuma launi da ni ke amfani da su sosai kenan.

Kana cimma manufar tallace-tallace babu, bana cimma manufar tallace-tallace domin bana aiki a inda muke yin tallace-tallace, don haka bana cimma manufar tallace-tallace.

Me kake siya daga kasuwa? Abubuwa da yawa. Duk abun da ni ke bukata ni kan siya daga kasuwa. Daga abincin gida da kuma kaya-kayan ɗaki na kan siya su daga kasuwa.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Gaskiya bana son kowanne a cikinsu don dukansu basu da kyau a jikunan mutum idan mutum ya ci su da yawa. Koda shike ina cin kayan zaki amma bana sonsu da yawa kuma nakan ci kayan gishiri amma bana sonsu kuma da yawa don haka nakan ci su daidai.

Yaya kake bayar da ra’ayi a aiki? Gaskiya yanda nike bayar da ra'ayi a aiki shine bana cusa masu ra'ayi, ina basu kamar a shawara ne nike yi. Idan ka ba ma mutane ra'ayinka kaman kana tilassa masu ne, to za ka samu damuwa. To nakan basu kamar shawarane don haka nakan samu a cigaba.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Gaskiya na fi son zama a ƙauye amma ba na zama a ƙauye. Dalilin da ba na zama a ƙauye shine akwai abubuwan da na ke buƙata a birni kuma baya nan a ƙauye. Dalilin ke nan ba na zama a ƙauye amma a ra'ayina zan so in zama a ƙauye fiye da birni.

Wane irin kyauta kake so bayarwa? Na fi so ba ma mutane kyautan kaya ba kyautan kuɗi ba. Domin kyautan kuɗi wani lokaci mutum zai kai yin amfani da kuɗin, kuɗi zai ƙare ba zaka san wani abu ba. Aman in kabawa ma mutum kyautan abu ko kaya to wannan abun zai nan a wurin zai jima da mutum nan kuma zai dinga tuna wa da abun da ka yi masa. Don haka ba zai manta da kai ba. Dalilin da nake so kyauta ba ma mutane kyautan abubuwa ko kaya fiye da kuɗi.